Ina yin bacci da rana. Duk lokacin da na samu, na samu lokaci ke nan ba. Ba kullum na ke samun bacci da rana ba. Indai aiki ya ragu mun, na samu time da rana ina bacci.

To ni dai a watan hudu aka haife ni, wato watan Aprilu kenan. April 17th aka haife ni. A wannan watan nake celebrating birthday na ko wane shekara.

Ina iya jefa dutse nesa sosai. Ni da na ke, na ke kashe, ina jefan, ah ina jefan namomin daji da dutse, ina jefan burgu da dutse, ina jefan guza da dutse.

Eh ina duba kalanda, ina duba kalanda. Ba randa bani duba kalanda at least in san yadda yanayin schedules dina yake. In san miye next on my schedule.

In na kamu da mura na farko, ina cin namijin goro da tomtom, ina shan abu mai zafi kamar shayi, ina shan pepper soup, ina kuma sa irin mentilator a hancina. Abubuwan da na ke yi kenan in ina da mura sai kuma ina cin citta sosai.

Ina koyan fasaha sabo a, akan internet yawanci akan YouTube, akan online yawanci akan YouTube. Duk abun da nake son koya sabo a YouTube ne nake samu.

A gaskiya bana cin abincin titi, bana cin abinci a titi. Ni inda ma nake aiki ma muna, muna, muna discriminating cin abinci a titi, sai da abinci a titi.

Sosai ina jin kukan zakara kullum da safe kullum da safe tunda nake yaro har yanzu ina jin kukan zakara da sassafe.

A raguwar abinci muna wani lokaci muna zubarwa, wani lokaci muna bawa kare. Amma mun dafa abinci yana da yawa ya rage a cikin tukunya muna ɗumawa mu ci washe gari.

A gaskiya ina kallon wayana sau yawa. Ba zan iya ƙirga sau nawa nake kallon wayana ba. Akwai abubuwan da nake checking kullum a wayana wanda ya kamata yana sani ina, ina kallon waya kullum. Su crypto mining apps inda nake daily activities yana sani kullum ina checking wayana thirty minutes, twenty minutes, five minutes in hours.

Ina kallon taurari da daddare amma ba kullum ba. Duk lokacin da na fita waje ina jin zafi muna waje muna hira ina na kallon taurari.

Ina kwana cikin ɗaki kullum. Ba ni kwana waje, ba ni kwana waje. Lokacin da na ke kwana waje gaskiya sun fi shekara isherin baya. Eh amma a na ma manta lokacin da na kwana waje last.

To, abunda nake ci a wajen aiki wani lokaci ina cin amala, wani lokaci ina cin shinkafa, wani lokaci kuma ina kai abinci ofis. Duka abunda nake ofis nake ci. Wani lokaci kuma snacks kawai nake ci da soft drink.

A duk lokacin da waya na ya yi kasa, nake cajin. Amma yawanci na fi cajin waya na da daddare, da daddare har gari waye. Yanzu haka bani cajin wayan ina amfani da shi.

Ah, ba ni shan magani kullum. Sam, sam, sam, sam, sam. Ba ni sha magani kullum. Ba ni sha magani kullum. I, I don't have any sickness that I am not sure.

Bana kunna Bluetooth kullum sai dai in ina da abun da nake so in yi transfering ko in karba shine nake kunna Bluetooth.

Ina yin addu'a kullum, ina yin addu'a kullum. Yauma na yi addu'a, na yi addu'a daga gida kafin fita da safe. Na je coci da safe, na yi addu'a a coci. Ba mu, ba mu juma da ta tashi daga coci ba. To ni kullum ina addu'a.

Ah ina hawan keke sosai. Na iya hawan keke tun daga lokacin yarona nake hawan keke. So na iya hawan keke.

Ina karatu kafin in kwana wani lokaci amma ba kullum ba ne. Kuma abunda nake karantawa Bible ne yawanci. Eh ina karatu kafin kwana.

Na fison vanilla flavor ice cream. Vanilla flavor ice cream na kuso farin ice cream. Banison chocolate.

Teburin mu a wajen aiki work station ne. Katon tebur ne aka yi dimaketin dinsa. Kowa da space din shi na wajen aiki da system na shi. Haka tebur ɗin mu yake, sai tebur ɗin ogan mu daban. Mu huɗu muna amfani da work station ɗaya.

Ina saka bel kullum idan zan tafi aiki, duk kayana bel nake sawa wando, duk wandu na na bel ne. Ko da ma na sa wandon da ya rike ni amma saboda ina turken dole sena sa bel.

Gaskiya ina son ziyarta a ƙasar waje. Ina son in je England in je inyi ziyara, in je US in je inyi ziyara. Bani son guraren mu nan a Nigeria, still local.

Ina sauraron rediyo, ina sauraron rediyo, akwai rediyo FM a waya na, ina jin FM wanni lokaci.

Ah, inda akwai aiki a gaba na ba wasa. Ina ajiye duk wasu abubuwan da nake yi da zai distracting di na in focusing a wannan aikin he na gama aikin. In ban gama aikin da ke gaba na ba gaskiya ba ni jin, ba ni jin jikina, ba ni jin dadi a jikina. Dole hena gama aikin da ke gaba na kafin, kafin in san cewa yes I'm, I'm relief.

Lokacin da na isa ofis, farkon abun da nake gaskiya addu'a nake yi, gode wa Allah nake kafin na zauna. Se in gode wa Allah. Thank you Lord for bringing me to office safely. Idan na yi gode wa Allah, sai in zo in arranging desk dina, in setting system dina up. Idan na setting system dina up yayi booting toh sai a nemi aikin da za a yi a fara yi.

Ina ba la, in son ruwa mai sanyi. Ina shan ruwa mai sanyi sai dai in bansamu ba. Na fi son ruwa mai sanyi gaskiya.

Na fi son kuzari da yamma a gaskiya a banni kawai ahaka da yamma na fi son kuzari.

Don ƙara aiki ina rarraba aikina ne kashi kashi. E, yana sa ni gama aikina da wuri. Idan nayi haka sai in ƙara. In yau zan yi scanning document guda ɗari biyu, to zan yi rarraba kashi kashi. In yi da wannan sau ɗaya, in zo yin wannan sau biyu, sau ɗaya. Idan na gama sai in ga na gama da wuri. Ko kuma in samu, ah, scanner biyu akan printer biyu in sa wannan nan, in sa wannan nan in rarraba zan gama da wuri.

Lamban mu mai albarka kaman ya ni ban gane ba. Lamban waya na ne ko kuma lamban account dina mai albarka to, ni gaskiya ban gane ba.

Gaskiya inde na samu lift, gara in shiga lift, gara in shiga lift. Amma imba lift to dole hemun yi amfani da staircase.

Ai ina cin salad sosai mana. Salad ina ci, in anyi fried rice ma ana sa salad a gefe ina so.

A ba ni raba inda nake a yanar gizo, ba ni wa'anan kuɗin, ba ni sayan space kawai normal free space na ke amfani da shi nake sa kayana a email da kuma a Google Drive.

Dangantakar mu da shugaban aikina wato head of unit na gaskiya lame-lafiya, lame-lafiya. Ba mu taɓa samun, ba mu taɓa yin rikici da shi ba, ba mu taɓa yin saɓani da shi ba, ba mu taɓa hayaniya da shi ba. Ina ba shi girmansa kuma yana ba ni girmana.

Burin mu a aiki shine mu ga cewa duk wayanda suke layin na abinci food professionals su zamanto suna da license kuma su zamanto inda suke inda ake sayar da abinci, abincin da ake ci ya zamanto akwai professionals da suke wajen su dinga yi yanda ya kamata don kar kowa ya samu cuta ta abincin da yake ci. Burin mu kenan.

Ina iya dafa abinci sosai, sosai sosai. Abinci kala kala ina dafawa. Mata na ma hakama ba za ta ya mun yangan dafa abinci ba. Na iya dafa abinci.

Irin kasan da gidanmu yake da shi normal kasa ne, eh, ɗai normal kasa ba jan kasa ba yauwa amma the other normal one kamar sharp sand haka irin ƙasan da gidanmu yake da shi yake.

Ina tofa miyau a kasa, ina kuma tofa ya miyau a, a sink. Ni share de ruwa.

Ta gaskiya ina da miya da nake so sosai. Ha! Ina dai son miyan da aka dafa da kyau, na farko. Ina son miyan ganye mai kyau, vegetable soup mai kyau ina so. Ina kuma son miyan yauki mai kyau. Ina kuma son miyan kuka mai kyau. Yauwa, miyan da nake so a cikin miyan ganye akwai miyan ganye da yawa da nake so. Ina son miyan ganyen shuwaka, ina son miyan ganyen Oha, ina son vegetable soup kuma. Yauwa.

Ina yin waka cikin zuciya sosai. Wani lokaci ma ina yi wakan a cikin zuciya kawai sai in ga fidda shi daga bakina kadan kadan. Ina waka a zuciya.

A ni na fi son alƙalami. Na fi son alƙalami don duk abin da ka rubuta da alƙalami bai zai iya sharuwa ba. Ni ba yaro bane da zan ringa mistake kullum da zan bukata, da zan ringa bukatan eraser na share mistake. Saboda haka na fi son alƙalami. Ba ni amfani da fensir sai dai in zan yi zane.